To. Assalamu alaikum. Ƙulli ɗaure ƙulli to ina iya ɗaure ƙulli idan ya kasance bai cika girma ba misali kamar ƙulli na kayan wanki, ƙulli na kayan wanki haka ko kuma ƙulli na kayan sawa wanda aka wanke aka ninke za a ƙulle su a ciki haka ko zani ko ɗan kwali ko kuma wani haka dai ƙyalle babba wanda za a ƙulle kaya.

To, Alhamdulillah ina jagorantar mutane, ta yanda za, yanda za su gamsu da jagoranci duka da ya kasance a hannuna. Yanda zan dinga taimakon abubuwa da yawa da zai dinga taimakon su. Haka nake jagorantan su, in nuna musu abin da yake daidai, in nuna musu abin da yake ba daidai ba. Sannan shi jagoranci na mutane yana buƙatar haƙuri da ƙawai ci. Idan ka ƙawai ci a jagorancin mutane to, Alhamdulillah ana samun cigaban haka. Mee cigaban shine, misali kana kallo sukayi wani abu da wanda za a iya gani a ɗauke kai ba tare an yi magana ba ka ɗauke kai. Abin da ya zamo dole sai an yi magana akai to shine abin da ya ɓaci. Amma abin da yake ba wai ta matsala ce sosai ba, to kar ka takure mutane, ka dinga tafi da su daidai misali. A zauna cikin farin ciki, cikin raha, kar ya kasance ko yaushe kana cizguna musu ko kuma kana ɗaure fuska yanda su bala ba za su ji dala ɗin irin wannan jagorancin da kake masa. Amma idan ya kasance ka nuna musu abin da sukayi na ba daidai ba, ku gyara kaza a cikin kwanciyar hankali, a cikin rasululana ba tare da ka takura musu ba. To shi yawanci a jagorancin mutane, takurar da za ka yi musu shine zai kawo muku matsala. Amma idan ya kasance a cikin wasanni, a cikin hankali, a kwance ka nuna musu ba daidan da sukayi ba, to za su gyara da kansu. Wani lokacin ma kawai ba sai ka gansu ba, uhm, ba sai ka yi magana ba, eh, za ka iya yin gyaran ta hanyar kallo. To, shi jagorancin mutane gaskiya yana buƙatar jajircewa, da haƙuri, da ƙawai ci. Shi misali idan ya kasance za ka jagoranci mutum to a hak, a kan abin da kake jagorantarsa za ka nuna masa abubuwan da duk ka bai fahimta ba, ka saita masa, ka nuna masa cewar abu kaza shine kaza, abu kaza shine kaza, abu kaza shine kaza. Misali, idan aka ce ina jagoranci mutane kamar a matsayina na, principal ta makaranta, to wannan jagoranci zan yi shi a kan ɗalibai, zan yi shi a kan malaman makaranta, zan, zan yi shi a kan duka wani masinja da duka wani, ma'aikaci da ya danganci wannan makaranta da kuma ɗaliban. To, na farko zan wakilta kamar, vice wacce za ta dinga nuna wa malamai abubuwa wanda kafin a zo kusa da ni a je kusa da ita a tambaye ta abu. Yanda za ta jagorance su a, yanda za su gane komai. To idan abin ya ƙakare shine za ta zo ta yi min tambayoyi yanda zan fahimtar da ita kuma ita ma ta je ta fahimtar da mutanen. Sannan kuma akwai jagoranci da zan ƙara raba haka kamar a kan ɗalibai. Shine za a samu headgirl ta makaranta idan mata ne, in namiji, maza ne za a ɗauko headboy da zai dinga kula da hidimomin makarantar, ɗaliban makarantar gaba ɗaya. Bayan wannan akwai prefect, prefect zan, zan naɗa wa'inda za su jagoranci ɗaliban. Pre, headmi, head, Headgirl za ta jagoranci su prefect ɗin da za ta nuna musu abin da za su yi, su yi wa ɗaliban su taimaka wajen nuna musu abubuwa. Sallan ita kuma, ita kuma, su kuma, uhm, prefect ɗin za su taimakawa ita headgirl. Sannan a aji kamar a aji akwai wannan da zan naɗa, zan naɗa kamar prefect, monitor wanda zai jagoranci wannan aji. To idan aka ce jagoranci yana hannuna na, to zan mai da hankali wajen ganin duk abin da za a yi an yi shi ne kyau. An kyautata zan nuna musu abin da sukayi ba daidai ba zan nuna musu wanda sukayi daidai. To haka idan ya kasance ina jagorantar mutane zan yi musu kuma zan yi musu abubuwa na jin daɗi da wanda za su ƙaru da ni.

Gaskiya ba yawa, ba yawa. Nisan da nake yin tafiya a ƙafa ba shi da yawa. Bana iya yin tafiya mai nisa a ƙafa saboda yana wahalar da ni. Ina samun ciwon jiki, ciwon kai, zazzabi ma ina damu na. Sannan da ita kanta ƙafar ta na min ciwo idan ya kasance ina yi tafiya mai nisa. Iyakacin nisan da zan iya yin tafiya a ƙafa ba zai wuce. Kilomita. Ba zai wuce kilomita. Hamsin ba. Idan na yi shi sama da haka zai kasance na, na, zan iya yin zazzabi ma haka. Zai kasance na samu misali kamar stress haka ko na ciwon kai ko zazzabi saboda tafiyar da nayi ko kuma ciwon gaɓoɓi. Ko ina zai iya man ciwo. Indai nayi tafiya mai nisa da ta wuce kilomita hamsin to zan iya kwanciya ma na rashin lafiya. Asali dai ni bana yin nisan tafiya mai yawa. Bana nisan tafiya. Iya nisan tafiya ta ba zai wuce kilomita hamsin ba in ya kai ma. Ba zan iya yin masu da ru kilo, ba zan iya kaiwa hamsin ba ma. Kilomita hamsin ya yi min nisa. Bai fi in yi kilomita talatin ba haka. To shine na san zan ɗan yi tafiya wanda kamar bai takura ni sosai ba. Amma idan ya wuce haka to zan wahala. Zan takura. Zan iya kwanciya saboda ciwo. Zan iya yin ciwon kai da zazzabi. Zan iya ciwon jiki, ciwon ƙafafuwa. Bana yin tafiyar da ta kai kilomita hamsin a ƙafa. Nisan tafiya ta shine kilomita ashirin, kilomita talatin. Amma kilomita ba ma zan iya hamsin ba gaskiya. In nayi da ni yawa shine to na yi kilomita ashirin ko kuma in yi kilomita talatin. Gaskiya bana yin tafiya mai nisa. Nisan tafiya ta bata wuce kilomita ashirin, kilomita talatin. Saboda tafiya mai nisa bi ta na wahalar dani aƙalla ba tafiyar ta wa ba zan iya daɗewa idan ina yi wannan tafiyar ta kilomita kama hamsin ɗin. Saboda daɗewa tafiyar ba wani sauri nake yi a tafiyar ba. To wannan tafiyar ta wa a hankali ba za ta sa in je inda zan je akan kari ba. Zan daɗe ban je ba kuma ga gashi idan na ma na je ɗin. To indai nayi tafiya mai nisa zan, zan kasance a wahale. Bana son tafiya mai nisa. Duk son tafiya ta bana wuce kilomita ashirin. Dan ni sai in yi tsayawa ma a kilomita goma a nisan tafiya ta. Saboda bana son tafiya mai nisa. Wahalar da ni yake sosai tafiya mai nisa. Iyakacina in yi tafiya haka da ba tafi kilomita biyar ba. Kilomita biyar. Ai kilomita biyar ma ta ishe ni to ita ce zan ce na ɗan yi tafiya kilomita biyar in na yi da yawa. To ragowar sai dai in hau abin hawa misali zan iya hawa mota. Zan hau a daidaita sahu tunda ni ba ma'abociyar hawa mashin ba ce. To zan hau a daidaita saho ya kai ni duk inda nake su gara in biya akan na yi tafiya mai nisa. Bana tafiyar kilomita ya wuce ashirin zuwa talatin.

To. Ina kare kaina daga sauro ta hanyoyi da yawa, hanyoyi kala-kala. Na farko, a iya ɗaki da bedroom ɗina da falo, ina kare kaina ta sauro ta farko ta hanyar sa net a windows. Windows ɗin za su kasance da net, irin net din da ake saka shi a jikin window. Wanda ake siyan window da net ɗinsa. To wannan net ɗin shine abu na farko da nake yi wajen kare kaina daga sauro. A falo kenan, haka ma a cikin ɗaki. Sannan na biyu, idan ina zaune a falo ina amfani da maganin sauro, irin me round din nan da ake kunna wuta, ya ɗinka hayaki. Ko kuma mu sa shelters, mu bar shi idan ya jima sai mu shigo. Sannan akwai maganin sauro irin na tsinke da ake amfani da shi, wani na tsinke. Idan aka kunna shi yana da yaji. To yana da kyau wajen idan muna zaune a falo muyi amfani da shi. Sannan bayan wannan, idan na shiga ɗaki ina using the net wajen kwanciya. To wannan net yana taimaka min sosai yadda babu sauron da zan bari ya shigo. Sannan bayan wannan, idan ya kasance sauron ya yi yawa a cikin falo, muna amfani da, um, ɓawo na lemu wanda ake, masu sai da lemu suke kankarewa. Wannan ƴan siraran ɓawon to idan ya bushe ko ba bai bushe ba sai a sa shi a wuta. Musashin da ake a wuta yana taimakawa sosai yadda hayaƙinsa zai fitar da sauro gaba ɗaya sauro zai fuce. To ina, muna yin wannan a falo haka ko a cikin ɗaki sai mu sa. Wani lokacin kuma mu sa shelters ko kuma maganin sauro haka da ake amfani da shi na ruwa. Idan muka sassaka sai mu fitar mu bar gida. To wani lokacin kuma ana zuwa a yi mana wannan, um, feshi. Feshi na sa maganin sauro wanda za a zo a, a faffesa wani maganin sauro da suke fesa a kwata har cikin gida a shiga a fesa. To wannan yana taimakawa don sai yai mana kwana biyu, uku ba mu ji sauro ba. To akwai hanyoyi da muke tare kanmu daga sauro da yawa. Misali kamar rijiya muna rufe ta saboda kar sauro ya shigo cikin falo ko cikin ɗaki da zai takura mana. To kuma muna using da net yadda zai taimake mu wajen hana sauro ida memu lokacin kwanciya. To sai kuma maganin sauro da muke using da shi irin me round din nan. To idan aka kunna shi guda biyu haka aka sa, za ka ga yana ta fitatta. Hayakinsa yana taimakawa ya hana sauro zama. Wani lokacin duka saunayin sai su tashi su yi sama. To idan suka yi sama, ba sa damunmu. To wani lokacin kuma idan aka kunna maganin sauron yayi da yawa to za su tashi su fita. Yanzu ita ke nan da ni, sai ka ɗauka. Za su tashi su fice saboda ba sa son, um, sauron, sau, ba, saboda ba sa son hayaki. Shiga cikin ɗaki na ka ɗakko wannan. Ka ɗauko kajin nan a hankali, ka fara ɗauko ruwan ka fito da shi. To idan aka ciro, aka kunna suna tafiya. Idan suka tafi to muna samun sauki. Muna, muna kare kanmu daga sauro ta hanyar net, ta hanyar maganin sauro, ta hanyar fushi da ake yi a cikin kwalabati ko a shigo cikin gida ma a yi. Muna kare kanmu ta wannan hanyoyin, ka, kare kanmu daga sauro ta wannan hanyoyin da suke taimakawa. To hana sauran zama, musamman idan muna zaune mu kunna maganin sauro. Idan muka kunna maganin sauro yana taimakawa sos-

To. Mu dai a wajen aikinmu, muna cin abinci ne a, a staff room. Za mu zo tun da makarantar mu vocational ce, muna da kitchen da yara suke girke girke inda ake koya musu girki. Su koyi girki, su koyi wasu misali snacks da kuma abinci kala kala. To muna zuwa wannan room, sai mu dafa ruwan tea ɗin mu, sai mu siyo meat pie akwai yaron da yake kawo mana shi, sai mu zauna mu ci abincin mu a wannan. A staff room muna da komai na amfani na cin abinci a staff room din mu. Akwai plate, akwai wannan. Kofuna. Akwai kofuna. Kofuna da zamu, zamu ci abinci, zamu sha ruwan tea a ciki. Sannan idan, ma a sa misali taliya ce muka dafa, za a zuba a ciki ko mu dafa faten doya, zamu ci abinci. Muna ci a breakfast muna shan wannan tea ɗin. Sannan kuma idan rana ta ɗaga muna cin taliya ko wainar fulawa haka, muna soya wainar fulawa mu ci. Sannan muna yin fatefaten doya shima mu ci. To wani lokacin kuma muna siyo abinci kamar wannan tuwo, tuwon hatsi sai a siyo mana shi sai mu zo a staff room din mu mu ci. Wani lokacin kuma muna amfani da ofis ɗin principal tunda room and falone sai mu shiga cikin room ɗin, sai mu ci abincin mu a sirri. Ba tare da an san muna ciki ba ma. To muna cin abinci a wa'ennan guraren guda biyu a cikin staff room din mu ko kuma mu ci a wannan. A ko mu ci a A ofis ɗin principal a cikin room ɗin. Wani lokacin ma mukan yi amfani da falo ɗin da ofis ɗin na da tunda in ya kasance babu hayaniya, sai mu zauna a nan mu ci abincin mu, abinci ko breakfast ko kuma abincin rana duka muna amfani da shi muna ci. Amma dai kullum muna dafa ruwan tea mu sha. Ko da break ko kuma after break muna amfani da ruwan tea muna sha. A wajen aiki. A wurin aiki, iya guraren da nake cin abinci ke nan daga cikin staff room sai kuma ofis ɗin principal. Ofis ɗin ofis ɗin principal da yake room anfalone. To muna ci a falo ɗin ko kuma mu shiga can cikin room ɗin sai mu ci, ko kuma wani lokacin muna zuwa kitchen na vocation ɗin yara da suke yin hidimomin vocation ɗinsu ko kuma suke yin girke girken vocational ɗinsu na home economic. To muna shiga ciki wani lokacin idan muka yi girkin kawai sai mu zauna mu ci a ciki ba tare da mun fito ba da shi ba. Sai mun gama cin abincin sannan sai mu fito waje. To muna dai cin abinci ne a gurare. Wa'ennan guraren guda uku. Da lissafa, na farko shine staff room din mu na malamai mata. Na biyu kuma shine cikin ofis ɗin principal. Sannan na uku muna cin abinci a cikin kitchen ɗin vocation namu da muke yin ake koya wa yara girke girke. To a nan guraren muke cin abinci.

Eh ƙwarai kuwa, ina amfani da kasuwar yanar gizo, kasuwanni kala kala. Misali, bayan kasuwanni kamar na crypto da muke sayayya a ciki, zamu sayi coin, mu ajiye, duk lokacin da mukai tashi, Muna sai da shi, yanzu wannan in ƙarya ce? Muna sai da shi lokacin da muke buƙatar kuɗi, zamu siya, zamu siyar, da kayayyaki misali a kasuwar crypto. Bayan wannan ma akwai siyayya ta yanar gizo kamar su Jumia haka, da su wannan, AliExpress da kuma su, umm, wannan Wannan, gasu nan dai kasuwanni na yanar gizo da muke amfani da su da yawa. Wadda za ka saya, kuma a kawo maka delivery har inda kake. Sadauki jan yo ƙofaccan muna zaune lafiya. Hmm, ɗan kaɗan a rufe. A'a ɗan kaɗan za a rufe. Don haka muna yin amfani ne da kasuwannin yanar gizo, umm, kala kala, Akwai kasuwanni da kayan sawa suke siyarwa, wasu kuma za a ce kamar kayan provision suke siyarwa kasuwannin. To wasu kuma kasuwannin suna siyar da kayayyakin gida na appliances, da kuma kasuwannin da suke sai da, abubuwa dai kala kala. To muna siye, ina cokalin? Duk ai ba ka gama ba ɗakko to. Muna siyayya, masu wannan, ta yanar gizon mu yi siyayya kuma su kawo mana. To akwai hanyoyin siyayya kala kala, akwai kasuwanni na yanar gizo wanda ba sai ka je kasuwar a zahiri ba, Za ka iya shiga ka duba kayayyakin da kake so kuma ka siya, to muna siyayya. Akwai kasuwannin da nake siyayya da su da yawa bayan na crypto haka. Da su a crypto ɗin ma ai suna da kasuwanni kala kala. Ba ni sikarin, Aw ba ni cokalin. Kai kasa? To ina, to ban cokalin. Kamar na su na crypto ɗin, suna da yawa wanda kasuwa ce za ka shiga kayi siyayya. Su kamar misali tana da banbanci da ragowar kasuwar yanar gizo. Ita kasuwa ce da sai ka koyi shi siya da siyarwar da ake yi a cikinta. Ba kamar ragowar kasuwanni na kamar wanda siyayyar kaya ce, sutura ko kayan amfani na gida ko kayan abinci, da ake yi ba. Amma muna yin siyayya ta kaya, ta kaya, ta yanar gizo sosai. Akwai abubuwan da muke siya, ta yanar gizo. Masu tarin yawa, wanda za ka siya kuma a ba da address su zo su kawo maka. Ina siyayya sosai ta yanar gizo. Ma irin su, shi dai muke sabai. A irin su Jumia haka. Irin su AliExpress. Akwai 1688, 1688 irin su Temu. Da kasuwanni kala kala na nan cikin Nigeriya, da kuma na, na, na wajen ƙasar. Muna zuwa muyi siyayya a cikin, ta yanar gizo tacan. Ba tare da sai ka je can inda suke ba, Za ka yi siyayyar ka, kuma za su kawo maka har inda kake. Kawai abun da kake buƙatar yi shi ne, kana buƙatar, app ɗin da kuma yadda za ka yi ka yi siyayyar,

To, gaisawa da mutane dai tana da hanyoyi kala-kala, ya danganta da yanayin da ake da yanayin da za'a yi gaisuwar. Misali, idan ya kasance, uhm, ya kasance kamar gaisuwar da iyaye ce, kamar zan gaisa da iyaye na, to ina tsugunawa ne har kasa. In yi gaisuwar, ta hanyar gaisuwa ta yanayin lokaci. Misali idan da safe ne zan ce, "Eh barka da asuba", idan iyaye ne. To iyaye, su gaisuwar su ta musamman ce. Zan ce barka da asuba idan kuma mata ne ina kwana? Kun tashi lafiya. To, idan kuma gaisuwa ce haka da, da yan uwa haka, kamar yayye haka, na gaba da mutum, to shi ma gaisuwar za ta kasance ko dai ban tsuguna can kasa bade haka za'a ɗarrinsu na. In ce, "Eh ina kwanan ku?" Idan suna da yawa, idan kuma mutum ɗaya ne ina kwana? Ina gajiya mun tashi lafiya. Ya gida, ya yara. To, za muyi gaisuwa a haka ya aiki. To, idan kuma misali gaisuwa ce da za muyi da abokan aikin mu, idan muka je wurin aiki za mu gaisa da safe. "ina kwanan ku", lafiya kala. Ya yaran, wani lokaci muna yin gaisuwa ta hanyar rike hannu haka. To, wani lokacin kuma, ba sai mun riƙe hannu ba kawai muna yin gaisuwa a haka. To, idan kuma gaisuwa ce misali kamar a waya, to, yawanci gaisuwar yanda nake fara shi ne "mun tashi lafiya" ko ince "an tashi lafiya". Ya yaran. To muna yin gais, muna yin gaisuwa ta wannan hanyoyin. Sannan kuma idan gaisuwa ce misali kamar wacce zan rubuta message ne ba, ba, ba voice ba ne idan ta waya ne. Shi ma ina amfani da an tashi lafiya ko in ce barka da asuba. To sai kuma in ɗora da gaisuwar "an tashi lafiya ya yara", ya gajiya ko kuma ya sanyi ya, ya a yanayin da ake ciki ko ya zafi. To muna am-- ina amfani da waɗannan wajen yin gaisuwa. Sannan kuma wannan dai su ne hanyoyin da nake gaisawa da mutane. Wato hanyar gaisa da mutane idan kamar iyaye ne in tsuguna in gaishe su barka da asuba, an tashi lafiya. Idan kuma yayye ne su ba ina basu irin wannan gaisuwar yayye. Wanda suka girme ni in ce musu "barka da asuba", in tsuguna haka. To amma su tsugunawan su ba haka ta kai kamar yadda ake yi wa iyaye, wa yadda su yi an tsuguna sosai har ƙasa. Sannan akwai gaisuwa kuma wacce haƙaɗata, misali abokan aiki su ba a tsugunawa a tsaye za mu gaisa. Zan miƙa hannu ina barkan mu da asuba. To sai mu gaisa da hannu ko ina kwanan mu. To, duk muna yin wannan. Sannan kuma sai kuma gaisuwa ta waya da na faɗi yanda muke yi shi an tashi lafiya. Ya yaran. To, shi mu na yin gaisuwa ta haka, akwai ire-iren dai gaisuwa da na ke yi wa mutane. Misali kala kamar, kuɗi ko kuma kala biyar tun da za mu gaisa manya da akwai tsarin gaisuwar su. Uhm, yara kuma dama su, su suke gaishe fa su ne za su tsuguna su gaishe, su gaishe.

A'a dai, kallon madubi ba adadi heheheh. Ina kallon madubi dukka lokacin da, da na yi niyya. Ba ni da wani lokaci da zan ce wannan lokacin na ware saboda kallon madubi. A'a, idan madubin dama nakan ajiye shi a kan windo, yadda idan na zo gefen window zan iya ɗaukansa in duba fuska ta, in ajiye, in wuce. Ko kuma anjima in sake zuwa in duba. Ni sai in kalli madubi sau biyar a rana ko kuma in kalle shi sau bakwai haka. Ina da kallon madubi sosai, gaskiya ne mutumce mai kallon madubi. Bana ƙin kallonsa. Dussan da, eh, abin ya fado mun cewa in zo in duba fuska ta in ga ya ta yi, to zan ɗauko madubi in duba. Ko da lokacin na tashi da bara ji ko ban yi wanka ba, ba ra damuwa zan kalli madubi na, sai dai in gaya fuska ta take. Ina kallon madubi dukkan lokacin da na yi niyya. Ba na ƙin kallon madubi. A ce wai dai sai lokacin da na yi wanka na shirya zan duba madubi. A'a, ni ina kallon madubi ne dukkan lokacin da, da abin ya fado mun ko kuma da zuciya ta, ta ayyana mun cewa in je in duba fuska ta in ga wane hali take ciki. Nakan kalli madubi a rana sau biyar, sau shida, sau bakwai. Har ya kai goma ba sai in kalla ma sau goma. Saboda zan iya ajiye madubin ma a kusa da ni, da na ɗan juya haka in dan ɗauka, in daɗa duba fuska ta ko ina duba wani abu fuskar me ya same ta ko me ta yi, to ina yauka. Dan haka ina kallon madubi koyaushe. Sosai nake kallon madubi, don yo ƙofar can. Ba na wani ƙin kallonta. Misali ace wai sai lokacin da na yi wanka ko kuma lokacin da zan yi gyara fuska ko kuma lokacin da fuskat tawa na sa mata wani abu zan duba. A'a, ni kawai ko ba komai a fuska ta, ina kallon madubi. Kai madubi ma da muka ansha ajiye, muka aje shi wanda kawai in ka zo wuce za ka tsaya ka kalle shi, idan zanza. Ka tsaya ka kalle shi ka gaya fuskar ka ta yi. Sannan sai kuma mu wuce. To fa saboda wannan, a wannan dalilin ne ya sa na ce ni madubi ba wani lokaci na ajiye masa na kallonsa. Koyaushe ina kalla. Aƙalla ba zan iya cewa ga iya adadi ba. Sai dai na kamanta, na kimanta da cewar na kan kalla kamar sau shida, sau bakwai har zuwa goma. Zan iya kallon madubi. Ina kallonsa sosai. Sosai nake kallon madubi. Ina kallon madubi dukkan lokacin da na yi niyyar kallonsa. Ba sai lokacin da-- na sai lokaci. Misali lokacin da na shirya ko na yi wanka na gyara jiki ba. A'a, koyaushe. Dan haka kallon madubi ba abu ne da zan iya ƙidaya shi ba. Ba zan iya cewa ga iya kaza bane sai dai na kimanta shi. Saboda ina kallon madubi sosai ne. Dan haka ko ba zan iya cewa lokaci kaza da lokaci kaza nake kallonsa ba. A'a, sai dai na kimanta shi na ce ina kallonsa kamar sau shida, kamar sau bakwai, sau takwas har zuwa goma. Amma ba wai ina kallonsa ne iya adadi ba, a'a, ba adadi. Koyaushe na kai ta kama kallon.

Akwai app, app ba guda ɗaya ba da nake amfani da su na saƙonni. Na farko ina amfani da WhatsApp wanda majoritin amfani-- saƙonnina a ciki nake using da shi. Shi ne dai app ɗin da na fi amfani da shi, wanda nake tura saƙo, nake karɓar saƙo sosai a cikin WhatsApp. Sannan bayan shi ina amfani da wannan. Ina amfani da Facebook. Shi ma ina karɓar saƙo ta ciki kuma ina tura saƙo ta cikin Facebook. Wannan bayan Facebook. Shi Facebook ma ya fi kowane app karɓar saƙonni saboda akwai saƙonni na bidiyo da akwai saƙonni na hotuna wanda indai misali a ce na yi follow na mutum, to ina ganin saƙonni da yawa nasa har da group, group ma idan masu kamar business suka tittura da irin kayayyakin su suke siyarwa to ina yin, ina karɓar, suna samun saƙonninsu su ma ta ciki. Don haka Facebook, Facebook yana da mutuƙir muhimmanci wajen karɓar saƙo. Sannan shi WhatsApp, tanan ne misali za mu yi saƙon da zan tura, in tura hotuna, in tura bidiyo, ni ma a tura mun. Kuma tanan ne zan yi bidiyo call, zan yi bi-- voice call ta cikin WhatsApp. WhatsApp yana da muhimmanci, yana amfani sosai wajen harkar saƙo. An ji? Yana amfani sosai wajen harkar saƙo. Yana, yana da kyau wajen tura saƙo ka gane da karɓar saƙo. Sannan bayan shi akwai Twitter. Ina amfani da Twit-Twitter wajen yin saƙo. In karɓi saƙo da aka yo min ta messages ta Twitter, ni ma in tura saƙo ina yin amfani da shi sosai saboda akwai abubuwa na harkar crypto da nake duba wa ta Twitter. Duk saƙonni da ya danganci crypto ta Twitter nake ganinsa. Zan ga saƙonnin misali coin da aka yi launching, coin da za a yi launching, coin da ake airdrop nasa, coin da ake mining nasa. Zan ga saƙonnin cewar wannan coin ɗin lokacinsa ya zo da za a yi, em, launching nasa to idan wannan claiming ne duk, idan check wannan ne check ne na airdrop. Shi ma duk a Twitter ina gani sosai. Bayan Twitter ina karɓar saƙo ta Discord. Discord ina karɓar saƙonni kala kala a cike shi ma. Akwai group na mutane da muke shiga, nake shiga, em, tura saƙo. Kuma in an turo ni ma zan gani, zan yi tambayoyi za su bamu amsa. Sannan za su, za su tura mana da abubuwa duk da ya shafi abin da kake so ka gani. A cikin Discord akwai ak sa-- hanyar shigo, shigo saƙo sosai. To bayan Discord akwai wani app da nake amfani da shi Emo. Emo ina samun saƙonni daga ƙasashe, misali daga ƙasashe. Saƙonnin da can wata ƙasa. Idan ina son saƙonni dandana da daga wani ƙasan me chatin ko in yi voice call ko bidiyo call to ina amfani da Emo saboda yana da kyau. Yana da kyau. Nace akwai app, app da yawa da nake amfani da su wajen karɓar saƙonni.